Kana son zama kusa da taga.

Kana raba abincinku da mutane?

Menene manufin ce a cikin abokin ka?

Yashin kake cin abincin rana?

Kana bada shawari a aiki?

Saina wa ka ke rubuta rahoton?

Yashin kake cin abincin dare?

Kana son abinci mai yaji?

Wadanne kafofin watsa labarai kake amfani da su?

Me ka ke siyada ga kasuwa?

Wani aikin gida kakeyin kullum?

Kana ku ke lokacin yake albasa.

Mene ne manufin mu har a ce a kasuwace?

Nawa kuɗin wutar lantarki a wata.

Ina kai ke son ziyarta.

Kana mike jiki da safe.

Kana zuwa gida.

Ka na fin so fanka ko AC.

Yaya ka ke son zama.

Kana duba kalanda kullum?

So ina waka ke shanda ke ka?

Wadanne kayan aiki kuke finsu da su?

Kana rubuta ƙanshin kuɗin aiki?

Yaya dankanten ku da shugabanin aiki?

Kana jin ji fari.

Kana shan madara.

Me ka ke yi lokacin da ruwa yake zuwa?

Yaushe kake kwana kullum?

Ka na a koya wata yawul.

Yaya kake ajiya da kar dun aiki?

Kana raba wurin da ka ke a yanar gizo?

Kana da wi fi a gida.

Kana shan ruwan 'ya'yan itace?

Wani fari kafi so.

Menene kayan ciye-ciyen da ka fi so?

Menene take jin sauro?

Wanne lokaci kake wanke kayanka?

Wadanne abu kake fi so da sosai da yawa?

Kana iya jefa dutse mai nesa.

Wani irin kayan da ke ka fi so?

Yashin kake zuwa kasuwa.

Wanne irin wasa kafi so?

Menene babban matsalar da kuke samu a aiki?

Kana fi so mai mai zafi ko saya?

Su nawa ka ke ƙidaya ya ka yi haiki?

Kana yin busa sarki.

Ku jeranka suna da daɗi.

Kana motsa jiki kullum.

Kana ƙauna a cike.

Kana iya iya wa keke?

Kana kullum ayyuka.